Yanda ake sasanta rikici aiki, nakan tsaya ka fahimci daga ina matsalar take. Da farko idan matsala ce tsakanin ma'aikata, to karka yi hukunci cikin gaggawa. Dole sai ka tsaya ka ji kowane bangare ka kuma tabbatar. Na farko za ka kira wanda ake tuhuma, ka tambaye shi me ya haɗa shi da wani me ya aikata. Kam sai ka gama jin bayaninsa imma a lokacin akwai 'yan rediyo ka yi recording. Sai ka gama jin bayanin shi dalla dalla sai ka ce mai tashi ka tafi. Sai kuma ka kirawo wanda yayi complain ko kuma yake tuhumar wani a wurin aiki. Sai ka tambaye shi shi kuma me ya faru me ya faru sai ya maka bayani dalla dalla. Kafin ka haɗa su ka sasanta ko kuma ka yanke hukunci to sai ka zauna kuma sai ka ji duk bayanan da kowa ya fita. A nan ne za ka gane waye me gaskiya wa kuma mara gaskiya. Idan an saka wani a ciki yana buƙatar shaida to sai ka kira wannan mutumin sai ka ce masa yazo. Sai ka tambaye shi me ya faru me ya faru. Shi ma sai ya maka bayani sai ka ajiye bayanan sa. Sai nan kuma sai kaje ka tambayi waɗanda su kuma basa ciki. Ka ɗauki mutum uku wanda ka ga sun fi kusanci da wancan bangare sannan ka ɗauki mutum uku wanda ka fi kusanci da wannan bangare. Sai ka kira su bayan ɗaya bayan ɗaya sai kuma ka tambaye su me ya faru. In sukayi maka bayani sai ka ajiye bayanan sai kuma ka sa rana guda sai ka kirawo su gaba ɗaya da dukkan wa'innan bayanai da kowane guri suka yi. Sai ka zaunar da wa'innan mutane sai ka ce kaji kaji kaji kai abin da ka iya ka yi ma kaji kaji ka ci. To daga nan bayan ka gama ji idan ya nemi ya karyata sai ka ce wane yace kaza da kaza sai ka tashe shi ya biya ni. Wane yace kaza da kaza sai ka tashe shi ka yi bayani. Idan ka gama haka sai kuma ka yanke hukuncinsa. To yanda ake sasanta hukunci ke nan cikin fahimta da kuma adalci a cikin harkar aiki.